Kayan lefe, ku faɗa game da wannan al'ada ta aure. Eh ana kayan lefe anan, ana yin kayan lefe idan mutum zaiyi aure farko idan yaje yaga yarinya yana sonta sai ya fara zuwa wurin iyayenta ya gabatar da kan shi, sai a ba shi dama, daman fara zuwa zance. To in ya fara zuwa zance sai a zo a sa ranan biki aka saka ranan biki zai kawo kayan lefe kaman akwatu uku, huɗu, biyar za'a sa atamfofi kamar guda talatin haka a sa hijabbai, a sa gyale, a sa takalmi, a sa kayan kwalliya, a sa sabulan wanka, a sa man shafawa, a sa jaka da takalmi sai ya kawo gidan su yarinyar wasu kayan za a ɗinka wasu kuma za a kawo su a haka ba a ɗinka ba. To sai a zo a yi biki idan aka ɗaura aure shikenan sai ya zo ya ɗauke ta sai su tafi gida zai turo dangin shi su ɗauke ta sai su tafi da ita gidan shi shikenan an gama biki ta zama matan shi.

Ku bayyana tufafin da ake sawa a ranakun musamman. Eh, a ranaku na musamman akan ɗinka sababbin kaya ne a saka. Kaman misali, atamfa za'a ɗinka shi dogon riga sai a sa su. Kaman irin a biki ko suna haka ko ranan sallah. Ranakun ne ake sa tufafi na musamman.

Waɗanne ƴaƴan itace ne suke samuwa a yankin ku? Wanne kuka fi so? Eh, a yankin mu mukan samu lemu, ayaba, abarba, kankana, gwanda, kwa-kwa. Amma dai ni dik a ciki nafi son ayaba saboda yafi daɗi. Dashi da kwakwa da dabino suna samuwa a yankin mu.